Eh, ina zuwa gidan kallon ƙwallo. In naje gidan kallo, ina zuwa in kalli fim especially a shirye shiryen da ake yi a nan Najeriya na Hausa kamar irin su Labarina wanda Aminu Saira yake shirya wa. Bayan shi nan kuma, sannan ina zuwa in kalli fim ɗin gidan Badamasi wanda Falalu a dorayi yake shirya wa. Fim ne wanda ake haskawa a gidan kallon fim. Sannan kuma ina zuwa in kalli fim ɗin Wata Shida. Shi kuma fim ɗin Wata Shida fim ne wanda yake matuƙar ƙayatarwa. Sannan kuma duttaurarin wannan fim manyan jarumai ne da taurari a Najeriya. Sun ƙware wajen yin aiki. Idan ka kalla fim ɗin su, fim ɗin su zai burge ka. Da farko dai fim ɗin da na fara kalla a gidan kallo shine fim ɗin, shine fim ɗin Wata, Wata Takwas. Sannan kuma sai fim ɗin Tarkon ƙauna. Shi kuma fim ɗin Tarkon ƙauna fim ne wanda ba asalinsa ba fim ɗin Hausa bane ba. Fim ne wanda fassara shi ake daga yaren Turkiyanci aka fassara shi zuwa yaren Hausa. Fim ne in ka kalle shi zai matuƙar ba ka nishaɗi, zai burge ka. Fim ɗin yana da matuƙar daɗi. Fim ɗin shiyasa a nan mutane da yawa suna matuƙar ƙauna fim ɗin, fim ɗin. Sannan kuma suna cincirin duk dai dashe waɗansu dai suga sun kalli wannan fim a duk lokacin da ake haska shi. A ranakun Laraba ana haskawa. Sannan kuma ranar Alhamis akwai sababbin shirye shirye yanun fina finan da suke fitowa wanda ake harka, ake haska su a gidan kallon fim. Idan kuma aka cire fim, ina zuwa gidan kallon fim domin in kalla ƙwallo. Saboda ni masoyin Premier League ne. Ina goyon bayan ƙungiyar Manchester City. To duk lokacin da suna wasa a Premier, ina zuwa in je in kalli wasan su. Bana bari wasan su ya wuce ni. Ina matuƙar agoyan bayan ƙungiyar. Sannan ina tsonga ƙungiyar ta yi nasara. Shiyasa nake zuwa gidan kallon fim domin in kalli wasan su. Saboda mun san a nan Najeriya gidan kallon fim da gidan kallon ƙwallo da a haɗe yake guri ɗaya. Bara ba shaki yi ba. Ana haɗe shine guri ɗaya. Idan an tashi sai a haska ƙwallo daban sannan kuma sai a haska fim daban ko wanne daban daban ake haska shi ba haɗewa ake yi ba. Mutane da yawa suna cika ai takallan wasa ana nishaɗi. To hakan yana bawa mutane haɗin kai da ƙwarin gwiwa da nishaɗi.

Eh mana ina mike jiki da safe. Kullum ina tashi daga safe. Abun da nake fara yi shine zan mike jikina indan momotsa shi, banna momotsa shi indan mimike shi sosai da sosai. Na taɓa karanta wani littafi da yake bayani akan amfanin motsa jiki da kuma yanda ake soh mutum ya riƙa mimike jikin shi a duk lokacin da ya tashi da safe. Saboda in ka tashi da safe, mike jiki yana taimaka maka, wajen inganta lafiyar jikinka. Sannan kuma yana ba ka kuzari a rana ka yi aiki yanda ya kamata ba tare da jin wata gajiya ko kuma kasala ba. Sannan kuma bugu da ƙari shi mike jiki yana ba wa gaɓoɓi damar su saki ƙasu kirƙe sannan ya ba ka kuzari da ƙarfi ka yi ayyukanka na ranar cikin walwala da farin ciki da jin daɗi. Sannan ina da abokai waɗanda sun karanci harkar likitocin ƙashi suna ba mu shawara akan yanda ya kamata mu riƙa yi muna mike jiki idan mun tashi da safe. Saboda ita safiya ba kamar yanayi na rana ko kuma dare ba. Safiya wani lokaci ne na daɓan wanda ya sha bambam da dukkanin lokuta. Za ka iya mike jiki yanda ya kamata idan ka tashi daga bacci da safe. Hakan zai taimake ka sannan kuma zai ƙara ma lafiya a jikinka. A duk lokacin da, ah, na sami yara zan koya masu yanda ake mike jiki da safe sannan kuma zan tabbata ko da yaushe suna ƙoƙarin su mike jikinsu da safe. Saboda shi mike jiki abu ne wanda ana buƙatar shi zai kuma taimaka ma ya inganta ma lafiya da tunani da nishaɗin ka a ranar da kuzari.

Eh mana ina jin kukan zakara da safe. Mu gidanmu a ƙauye muke rayuwa. Sannan kuma kusa da ɗakinmu akwai ɗakuna, akwai kuma akurki na kaji. Waɗanda ka tashi da safe za ka dinga jin kukan zakaru ba ma ɗaya ba. Zakaru da yawa suna kuka, suna cara. Sannan kuma kamar yadda kuka sani waɗansu suna son yanayi na ɗabi'a. Suna son kiwon dabbobi, suna son dinka jin kiɓ kukan tsuntsaye kama irin su zakaru, zabi, agwagi, kaji da dai sauransu. To shi yasa kuma shi kukan zakara ya sha banban da rago kukan dabbobi. Saboda, aa kukan zakara yana banbanta ne. Sanan jin shi kuma musamman in ka ji shi to asuba ce tayi, safiya ce tayi da zarar akwai lokotan da zakara yana yin kuka to ka san alfijir ne ya yi. Safiya ta yi.

Ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Matakin da na ɗauka wajen kare wayata daga ƙwayar cuta shine na sa aka yi min gilas na likitanci wanda ko da yaushe idan zan yi amfani da wayata nake amfani da shi. Sannan kuma ba na bari idan zan yi amfani da waya, ban yi amfani da wannan gilashi ba. Ko da yaushe wannan gilas yana sanye fuska ta domin kare wayata daga wata ƙwayar cuta. Ƙwayoyin cuta kuma suna shiga waya ne saboda yanayin zamanin da aka samu. Akwai ƙwayoyin cututtuka da suke shiga wayoyin mutane idan ba ka lura ba. Dandanan za su shiga cikin wayarka.

Anan muna zubar da shara ne a bayan gari. Akwai wajen da aka ware. Kullum da mun tashi da safe, za mu share garkin awakai, mu tattara sharar da ta ƙena. Sannan za mu je bishiyoyin da suke cikin gida suma mu share su. Idan muka share su sannan sai mu je ɗakuna. Suma duk sharar da dattine da yake a cikin ɗaki za mu tattaro shi mu share shi. Sai mu zo mu share tsakar gida. Bayan mun gama share tsakar gida, sai mu kwashe toka wacce aka tara wajen yin girki itama mu share ta. In muka share ta sai mu tattara sharar waje ɗaya. Idan muka tattara sharar waje ɗaya sai mu kwashe ta muyi ta kai wa bayan gari mu zuba a masbi inda aka ware domin zubar da shara, to haka muke yi. Sannan maƙwabtan mu suma haka suke wajen zubar da shara. Duk za su bi lungu da sako inda shara ta tara a gidaddakin su, su zo suke ta share ta. In suka share ta haka zalika za su tattara a haɗa a wuri ɗaya a unguwa a zubar da ita. Saboda kun san datti ba a so mutum ya bar datti ya bar shara a mahallinsa inda yake kwanciya so ake. Ya share duk wani datti da yake a kusa da shi, ya ɗebe shi ya kawar da shi domin samun ingantacciyar lafiya. Haka ake so, ka sami ingantacciyar lafiya, ka share duk wani mahalli wanda ka tattara duk wata shara da take a mahallinka wajen ka taro ka share ta ka tattare ta. Ka kai ta can bayan gari ka zubar da ita, saboda samun lafiyayyen mahalli da kuma mahalli mai tsabta. Saboda barin shara a cikin al'umma yana kawo ƙazanta. Ita kuma ƙazanta ba a son ta. Tana cutarwa, tana gurbata yanayi da kuma inda mutane suke rayuwa. Ta yasa duk wani mai faɗa a ji a cikin al'umma, kullum suna ƙira da jawo hankali akan adena zubar da shara a ko'ina. A riga ɗi ban shara ana kai ta can inda aka ware wajen zubar da ita can bayan gari a je can a zubar da ita, ba tare da an cutar da mutane ba. Bin wannan shawara ta masana, da masu kiwon lafiya yana ba da muhimmanci sosai da taimakawa al'umma.

Ni a tsari na, na fi son launi wanda yake ruwan ƙasa. Idan na tashi yin ɗinki, ina zuwa in zaɓo launin ruwan ƙasa, yadi wanda yake launin ruwan ƙasa. In kai shi wurin tela domin ya ɗinka mini. In na je, in na ce ina tambaye shi ya samu zare wanda yake da launi ruwan ƙasa saboda na fi son launi kala ruwan ƙasa. Sai ya ɗinka wannan yadin da wannan zaran Launi ne wanda yake da matuƙar kyau. Sannan kuma in na sa kaya masu launin ruwan ƙasa, sune manyan kyau. Mutane da yawa suna cewa na yi kyau, na yi kyau, na yi kyau shiyasa ko da yaushe bani da kala wacce launi wanda yafi launin ruwan ƙasa. Sannan kuma bayan launin ruwan ƙasa, ina son launi wanda yake, wanda yake fari. Suwa ko kaya na sa farare masu launin fari suna matuƙar burge ni. Ina matuƙar son su, suna yin kyau saboda za su fito da kai a ganka kayi haske, za su haskaka ka. Bayan launin fari kuma ina son launi wanda yake pink. Shi kuma launin pink saboda launi ne na furanni, yana da matuƙar tasiri da kyau da ɗaukar hankali. Dik sanda launin fure yake a waje, zagaza ya bambanta da ragowar sauran launuka. Yana matuƙar haskakawa, yana yin kyau, yana zai burge ka da zarar ka gan shi. Launin fure launi ne mai matuƙar jan hankali da sa annashuwa. Sannan kuma launi ne wani lokacin wanda yake nuna alama ta soyayya. Shiyasa waɗansu mutanen basa yadda idan a kudo shi suna amfani da launin ruwan fure. Wanda hakan yana fito da ƙawa da kyau, yana ƙara masu kyau.

Da farko idan na tashi da safe a wajen aikin mu, abinda nake fara yi shine ina samo tukunya. In na samo tukunya sai in zuba mata ruwa sai in ɗora ruwan zafi. Idan na ɗora ruwan zafi sai in tafi waje in tafi can kasuwa da ake siye da siyan wa. In je in siyo biredi. Idan na siyo biredi sai in zo in haɗa shayi da wannan ruwan zafin sai in yi Karin safe. In yi haɗa shayin da biredin in sha, in ci biredin in sha shayin. Bayan nan idan rana kuma ta yi akwai wacce take siyar da abinci. Ita kuma zan je sai in siyo. Kullum tana sai da shinkafa da wake da mai da yaji. Wani lokacin akwai tana haɗawa da ganye, wani lokacin kuma ba ganye. Zan je in siyo wannan shinkafa idan na siyo ta sai in dawo gida. In na dawo gida sai in ɗan zauna in huta sannan sai in fita wurin mai kifi in je in siyo kifi. In na siyo kifi sai in dawo gida sai in zo in haɗa wannan kifin da shinkafan nan sai in cinye su. Ina matakarsan shinkafa da kifi domin suna matakar yi min daɗi. Bayan nan kuma sai in tafi uzirka na idan dare ya yi a wajen aiki sai in tafi wurin rimfar maishayi. In na je rimfar mai shayi sai a fasa mun kwai, a sassoya mun kwai sannan kuma sai a gedda famin indomi. Idan aka dafa min indomi sai in haɗa ta da ƙwan nan in cinye sannan kuma in samo ruwa mai sanyi in samo in sha.

Yanda nake ina taimakawa mutane shine, na ɗanyi karatu, nayi karatun makaranta ta farko primary bayan na gama ta nayi secondary sannan kuma nayi jami'a. Da nayi jami'a na gama digirina a jami'a sai na zauna tare da yaran unguwar mu na dawo gida. Kullum ina koya masu karatu, ina taimakon su sannan ina basu karatu. Wannan ba ƙaramin taimako bane a cikin mutane. Sannan, inda nake ina taimakon mutane shine a duk lokacin da naga ana wani aikin gayya ko wani aiki wanda zai kawo cigaba a unguwa zai taimakawa mutanen, in na zuwa ayi wannan aikin dani. Ko dai yaushe dani ake yin wannan aikin bana bariwa irin wannan aikan su ce ne domin in taimaka wa mutane. Saboda taimakon mutane idan ka taimaka mutane to kai ma wataran za Allah zai taimake ka. Taimakon mutane abu ne mai muhimmanci.

Ni ina kwana a gado ne, bana kwana a ƙasa. Saboda kwana a gado ya fi kwana a ƙasa. Kwana a ƙasa zai sanya ka kaji gajiya ko kuma bayan ka yi ƙayyade ciwo. Shi yasa kwana a gado ya fi daɗi sannan kuma za ka samu natsuwa, za ka samu isashen bacci idan ka kwana a gado. Kwana a gado yana bani isashen bacci. Ina kwanta ina ɗauka awanni masu yawa ina bacci ban tashi ba. Saboda kwanan gado ba za mu taɓa haɗa shi da kwana a ƙasa ba. Akwai lokacin na taɓa kwana a ƙasa a kan tabarma baya na yi ta ciwo, ƙafafu wa na suka gaji. To daga lokacin kwana a ƙasa fitan mun daga riga.

Ni an haife ni a watan Satumba. Tara ga watan Satumba shi ne watan da aka haife ni. Kuma na fuskanci watan Satumba wata ne wanda mutane da yawa a gidanmu an haife su a wannan wata. Duk ranar haihuwar mu tana zuwa ne ɗaya wani lokacin muna bikin murnar haihuwa ɗaya a lokaci ɗaya.

Yadda nake ina magance matsaloli a aiki. A duk lokacin da naga wata matsala ta tasu ko wani abu wanda zai iya ba ni matsala ko damuwa, ina ƙoƙari in tafi in yi wa masana ko kuma na gabatar ni a wajen aiki domin in faɗa masu wannan matsala, sai su ba ni shawarar yadda zan magance wannan matsaloli. Amma idan na zo duk shawarar da masana suka ba ni, ba na bani sadaita, ko kuma shawarar da shugabana ya ba ni a wajen aiki ta ma ba na bani sadaita, ina ƙoƙari in zo in ga cika wannan aiki yadda aka ba ni shi ba tare da samun waɗansu matsaloli ba. Idan kana yin aikinka tattare da matsaloli, hakan zai ba ka damuwa a wajen kariya ɗinka. To dan haka, dole ne ka san hanyoyin da za ka riƙa bi kana magance matsalolin aikin ka. Kamai yadda na faɗa, na farko ina zirfa tunani in ga wane dalili ne ya jawo wannan matsalar. Bayan na ga dalilin da ya jawo wannan matsalar, sai in je in yi maganin wannan dalilin saboda gudun kada wannan matsalar ta ƙara faruwa a lokaci na gaba. Bayan na yi magance wannan matsalar, sai in ga wannan kuma abu ya kamata in ɓullo da shi wanda wannan matsalar ba za ta sake faruwa ba. Hakan ba zai ƙara faruwa a nan gaba ba. Shi ma sai in ɗauki matakai in yi amfani da su wanda zai dakile faruwar irin wannan matsalar a lokaci na gaba to. Bayan na yi wannan kuma, sai in ga in yi tunani wacce matsala ce za ta iya ƙara faruwa a wannan aikin. Sai in yi ƙoƙari in ga gaba ban ƙara yin wani abu wanda zai ƙara haifar da wannan matsalar ba. Ita kuma matsalar da na magance ba na yadda ko kaɗan in ƙara maimaita wannan kuskure. Ina mai matukar dayiwuwa in ga ban ƙara maimaita wannan kuskuren a cikin wannan matsalar ba. Ina guje mata, sannan kuma ina ƙoƙari in ga na yi komai daidai.

A can lokacin baya, na fi son lokacin sanyi a shekara. Saboda a lokacin sanyi, yanayi na sanyi yana matuƙar burge ni, sai dai kuma yana zo mun da wasu ƙalu bale. Abubuwan da suke burge ni a lokacin sanyi shine, ina shiga ɗaka in kuɗi ndine, in wuni ina ta danne danne a wayata. Ko in yi kallo ko kuma in yi wasu abubuwan a wayata. Haka zan wuni a ɗaki tun safe har rana. Shi yasa nake son lokacin sanyi. Abubuwan kuwa da ba na so a lokacin sanyi sune iska. Saboda bana son ƙura da iska. Wannan sune abubuwan da ba na so a lokacin sanyi. Daga baya bayan nan kuma, sai na gano ashe lokacin damuna yafi kowane lokaci daɗi. Lokacin damuna, lokaci ne wanda babu sanyi babu zafi. Lokaci ne wanda yake da yanayi madaidaci. Zaka tashi da safe, gaji mare sun rufe sama babu rana. Wani lokacin ayi ruwa, wani lokacin kuma ko ba'a yi ruwa ba, gari yanayi zai daidaita ba tare da an yi zafi ba ko kuma an yi sanyi. Shi yasa na canza ra'ayina. Yanzu na fi son lokacin damuna fiye da lokacin sanyi. Kwanan nan damuna ta wuce, na ji daɗin yanayin sosai da sosai matuƙa. Saboda yanzu ina son lokacin damuna. Yanzu kuma muna cikin lokacin sanyi. Na ji ina son lun yanayin amma kuma ba kamar yadda nake son lokacin damuna ba. Saboda lokacin zafi ni kuma shine lokacin da ba na so. Shi yasa na fifita lokacin sanyi akan na zafi daga baya kuma, yanzu ina fi son lokacin damuna akan lokacin sanyi. Dalilan da suka sa na fi son lokacin damuna shine lokaci ne wanda yake cike da ni'imomi kala kala. Za shuka tana fitowa, tsirrai kala kala suna fitowa. Sannan mutane suna noma abinci a gonakansu. Bayan sun noma abinci a gonakansu, ruwa baya yin wahala. Saboda ni ba na son ɗebo ruwa. Amma akwai idan da damuna ne idan akai ruwan sama, muna samun ruwa da yawa. Sai in yi sauki, tsawon satittika da kwanaki ban ɗebo ruwa ba. To hakan yasa yake burge ni lokacin damuna. Ina son matuƙar lokacin damuna.

A takalman da na fi so, na fi son takalma na fata. Takalman fata idan ka siye su suna daɗewa ba su lalace ba. Zaka dinga amfani da su ka sa su kai amfani da su ko da yaushe. Haka su ke daɗewa ba su lalace ba takalman fata. Shi yasa na fifita su na fi son lokan takalman fata. Kuma kalar da na fi so a takalman fata su ne baƙaƙe. A ko da yaushe ina son baƙar kala ta takalman fata. Takalma ne da su ke da inganci. Idan ka siye su zaka daɗe kana amfani da su. Bayan nan kuma ina son takalmi slippers. Su kuma takalmin slippers saboda ba su da nauyi. Ko yaya zaka irin yi tafiya da su ba za su isheka ba, ba za su isheka ba. Shi yasa suma takalman slippers ina son su amman dai na fi son takalman fata. Saboda takalman fata akwai takalmin fata da na taɓa siyan shi nayi shekara uku ina amfani da shi. Na sa shi nayi ta amfani da shi da ƙaramar sallah. Bayan ƙaramar sallah ta wuce babbar sallah ta zo nayi ta amfani da shi. Bayan na gama amfani da shi da babbar sallah a cikin shekarar nan duk lokacin da za'a yi wani taro ko za'a yi wani abu mai muhimmanci idan na ci wanka nayi kwalliya wannan takalman nawa shi ne ke ɗaukuwa. Inzo in saka in ta yawo yana burge ni. Tin daga lokacin na zaɓi takalmin fata shi ne takalmin da na fi so na fi ra'ayi. A ko da yaushe na ke sa shi. Haka shekarar farko ta wuce. Shekara ta biyu ta zo shi ma na yi ƙaramar sallah da wannan takalma. Sannan nayi babbar sallah da wannan takalma. Takalmin ya daɗe ina amfani da shi. Na daɗe ina moran kuɗina a takalman.

Ina bin ƙa'idojin aiki. Su ƙa'idojin aiki dole ne wanda yake ma'aikaci ya riƙa binsu. Idan ba ka bin ƙa'idar aiki a wajen aikin ka to ba za ka taɓa samun cigaba ba. Dole ne ka bi ƙa'idar aiki. A lokacin da nake yin bautar ƙasa, a Jgawa Dutse. Akwai ƙa'idojin aiki da aka sa daga cikin ƙa'idojin aikin shine kullum da safe ka tabbata ƙarfe takwas ta yi maka a makaranta. In ka zo kuma ƙarfe bakwai ɗin sai ka je ka duba jadawalin darussan da kake koyarwa. In ka je ka duba su sai ka tafi aji ka shiga ajin da kake da su ka je ka koyar da su. Bayan kuma ka koyar da su sai ka dawo ka huta. Bayan ka huta aka tashi ka ƙara shiga haka za ka dinga yi har lokacin tashi yayi. Dole ne ka bi ƙa'idar aiki sannan kuma ba za ka bar makaranta ba har sai lokacin da aka tashi. Bayan an tashi ka koma gida gobe ma dole haka za ka ƙara dawowa gurin aiki. In ka dawo gurin aiki, aiki yana farawa ne tun ranar Litinin. Haka za ka yi aiki a ranar Litinin. Ranar Talata ma ka yi aiki a ranar Talata. Ranar Laraba ma haka dai za ka yi. Alhamis ma haka za ka yi. Juma'a ma haka za ka yi. Ranakun da ba za ka yi aiki ba kawai su ne ranakun Asabar da Lahadi. So, bin ƙa'idojin aiki zai taimaka maka wajen sanin mahimmancin aiki da kuma lokaci. Hakan zai baka dama wajen ƙwarewa da gogewa a dukkanin ayyukan da ka saka a gaba. Haka na dinga bi ina bin wannan ƙa'idojin aikin. Akwai lokacin da aka zo ana duba dokoki wanda hukuma ta saka dangane da aikin da muke yi. Suka jaddada mana lalle lalle tilas mu tabbatar muna bin wannan ƙa'idoji. Ƙa'idojin da gwamnati ta saka dole ne ka tabbatar ka bi su wajen aikin ka. Kada ka sake ka karya wata doka ko kuma ka ƙi bin ƙa'idar aiki. Ƙa'idar aiki ƙa'ida ce wacce idan mutane suna bin ta a gurin ayyuka, ayyuka za su riƙa tafiya daidai ba tare da an samu waɗansu matsatstsaloli ba.

Ina son cin abincin titi. Dalili da ya sa nake son cin abincin titi yana da sauƙin kuɗi, yana da araha. Sannan kuma za ka saba da mutane. Dukkan wanda ka ke sayayyar abinci a wajen su a bakin titi za ku saba da su. Haz zai zama na wannan abincin ya bi maka jiki. Bari in ba ku wani taƙaitaccen misali. A lokacin da na je baƙunta wani gari, na je garin ban san kowa ba. Na yi ta zare ido, na rasa ina zanci abinci sai na tafi bakin titi. Na ga wata mai abinci ta kawo na sai abinci na ci. Daga lokacin kullum sai in je wajen ta in sai abinci. Daga baya kuma sai na gano wata wadda ta fi da araha da sauƙi wajen abinci. Sai na kuma siyan abinci wajen ta. Ina siyan abinci kullum in je in sai abinci kullum sai in je in sai abinci. Har lokacin da na ji wannan abincin ma ya ishe ni ba na san wannan abincin indaina zuwa siye. Sai na gano wata, watta take saida abinci a bakin titi. Ita kuma ba ta kai wacan ta farkon araha ba amma kuma abincin ta ya fi daɗi. Ina son abincin ta ko da yaushe. Kullum sai na je na sai wannan abincin saboda yana da daɗi abincin. Kashi kuma abincin titi ahaka ahaka muka saba da mutane saboda zuwa da nake siyan wannan abincin kullum suka saba dani na saba da su muke ta gaggaisawa muna mu'amala ta kirki. A lokacin da zan bar wannan garin na je gurin wannan mai abinci muka gaisa da ita nayi mata ban kwana na ce mat to shi ke nan ni dai zan tafi sai wataran. To tin daga sannan na lura yanda abincin titi yakeda matukar daɗi. Sannan kuma yake ƙulla alaƙa. Za ka saba da mutane za su saba da kai. Har sai ya zamana ka ji wannan mutanen da ka ke saye abinci a gurunsu bakin titi sun zama yan da ka san 'yan'uwanka a ko da yaushe. Idan ka je ba za ka rigajin wani bambanci ba. Za ka rikaji kamar kana gida. To abincin titi abinci ne sannan kuma yana da ƙalubale. Ƙalubalen da abincin titi yake da shi shine wani lokacin akwai ƙarancin tsabta. Masu saida abinci a bakin titi ba sa tsabta sosai. Waɗansu waɗansu kuma suna yin tsabta. Shi ya sa to addu lokacin da za ka sai abinci a bakin titi ya zama dole ka san a wajan wa za ka siya. Saboda idan ka je ka sai abinci a gurin mai tsabta za ka iya zuwa kaci wata cuta a cikin wannan abincin. Ko kuma wannan abincin ya sa ka amai ko gudawa ko wani abu makamancin haka. Amma ko idan abincin ka a gurin mai tsabta ka ke siye zai zama na ka nacin abinci mai daɗi, mai inganci wanda kullum za ka riƙa zuwa kana siyan wannan abinci ka na ci.